Idan na tashi yin amfani da bargo, na ɗaya ina amfani da bargo wajen tsare lafiyata da lafiyar iyalina because of saboda abin da yake faruwa idan wajen sanyi, lalura kamar malaria da iska da wasu abubuwa wanda zai kai ka kare lafiyar jikinka ta wurin lulluɓa da bargo. Wannan abu ne mai mahimmanci wajen amfani lulluɓa da bargo. Ina wannan aiki saboda in kare lafiyata.

Ina sanya tabarau saboda tabarau yana nuna min da cewar. Ni ina yin shi don rashin lafiya kuma ina sa shi don ado ma, saboda tabarau wani sinadari ne wanda yake kare ma idonka da shiga wata disease cuta da wasu abubuwa wanda yake nuna cewar "Eh wannan abin yana ba ka kariya sosai." Tabarau yana ba da kariya wajen nuna cewar wannan abin da nake na ɗauke shi tamkar important wajen nuna amfani da wannan abun yauwa. Na fa. Na biyu, na biyu tabarau yana ƙara bani kariya wajen rashin lafiyata. Na uku kuma tabarau yana ƙara mun ƙyan fuska because of idan na sa shi yana ƙara fiton mun da fuska ta tayi faɗi yauwa. Tabarau yana da muhimmanci a idon mutum saboda ko da manyan mutane za kaga suna sa tabarau. Ko da tsofi wasu zakaga manyan mutane ne but amma zakaga har yanzu sun gama cin gajiyarsu wasu suna sa tabarau. Kuma wannan shi ne yake nuna cewar lokacin da iya ƙaramin wani yasa wani kuma bai sa ba. To wannan hanyar zakaga wasu idan ciwon ido suke yi suna amfani wajen sa tabarau. Tabarau yana da muhimmanci a idon mutum saboda ko da manyan mutane za kaga suna sa tabarau.

Ina jagorantar mutane ta wata hanyoyi wadda zan yi adalci a gamada tsakanin mutane. Yauwa ina yin uli ina kyautar ta zantan adalci tsakanin mutane. Ina jagorantar mutane ta misa adalci da wadda Allah ya ɗaura wa shugaba ya kamata yayi. Yauwa saboda su di inda a'kace jagora toh kamar kaine leader na wuri kamar kaine chairman na wuri kaine leader na wuri Allah ya ɗaura ma wannan jagoran. Shi kuma mulki jagora da aka ce jagora to mulki an ɗo ba ka mulki an ba ka shugaba. To wannan shugaban da aka ba kayi ƙokari ka gudanar da adalci akan wannan abin da kake so ka gudanar don al'ummar ka da people ɗinka da kowa da kowa, kowa a kwatanta mai adalci tin da gaskiya sai Allah. Kuma kowa kayi tsakanin ka da Allah Allah yatemake ka kayi ya kini to wannan abin Allah zai taimake ka akan wannan abin da ka so ka yi. Archiving ta wajan nuna cewa wannan abun da temakonka da te makwan Allah shine zai kare ka.

Ina son lokaci na rana kaman ƙarfe biyu, ƙarfe ɗaya sha biyu. Ina son wannan lokacin saboda lokacin ne abubuwa sun buɗe kasuwa ko mai ana ta hada-hada. Ta wannan lokacin ne mutane wasu suke samu suke amfani da kayan aikinsu. Ta wannan lokacin ne muke amfani da solar mu. Exactly ko da bam ko da dow wani nauyi da aka ɗauka mukan iya ɗora mata saboda mun samu rana. Ta wannan lokacin ne rana take bawa solar mu wuta. Ta wannan lokacin ne muke samu muke shanya abubuwan mu ko da mun shanya kayan mu irin shinkafa da wasu abubuwa kuma mun shanya a rana suke samu a wannan lokacin ne suke samu suke tsantsame wa suke shan rana. Domin su tsantsame da wuri muma muyi kunburi muyi yunkiri mu guda nar da wan nan aiki mu bazasu a rana idan sun bushe mu kwa she su saboda rana tana da amfani da yawa. Tana ƙara ɗan adam basesity da wani tana ƙara ɗan adam lafiya kuma muna noma. Akwai noman da mukeyi idan har akace wannan ranan bata taɓa inuwan nan ba, bata yaba bishi yan nan ba to ranan bishiyan nan ba za tayi kwauba.

Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a rayuwata wajen nuna cewar kowane abu na kan iya bashi lokacinsa da time dinsa a lokacin da nake so in yi aiki a lokacin. Ko wane abu idan na tashi ina ɗaukansa is very important. Ko wanne abu idan na tashi ina sa shi a measurement dinsa wajen nuna cewar na baya wannan abun muhimmanci a game da tsarin da nake so na gudanar. Wajen nuna ƙoƙari da ayyuka da yin aiki tuƙuru wajen ba kowane aiki muhimmanci dinsa. Na kan iya fitowa da safe na yi aiki tuƙuru wajen ba wa aikin nan wani muhimmanci game da abin da nake so na yi a cibi. Wannan ƙam yana ƙara min ƙoƙari da yunƙuri da wajen nuna cewar wannan aiki na ɗauke shi is very important. Ina ƙoƙari ina kiyayewa wannan ayyukan da wajen nuna yunƙuri na ga na tabbatar na yi aiki mai kyau wajen gudanar da ayyukana. Kaman dadare ina ba wa lokaci muhimmancinsa a wajen ayyuka na. Ko wane aiki idan na ɗauke shi ina ɗauke shi serious. Domin wannan aikin shine nake tunanin zan ina so in yi achieving a kan wannan aikin. Yauwa, kowane aiki ina bashi muhimmancinsa a lokacinsa. Ba na shiga wani aiki a cikin wani aiki. Shine, kowane aiki ina ba shi muhimmancinsa a lokacin da na ɗauke shi.

Eh farkon lokacin abin da nake yi da farkon lokaci idan na shiga ofis, na farko idan na shiga masinja zai fito zamu gaisa idan muka zo zai fito zai share wuri yayi komai idan na shiga ofis na farko zan idan ina da guntun aiki na jiya zan ƙoƙari in jawo laptop in shiga ofis nakan iya ƙarasa ayyukana da nake yi na ƙoƙari na ƙarasa aikin jiya kar na shiga kuma aikin yau. But idan na tashi nakan iya farko abin da nake yi zan hau kan aiki tun da a lokacin aikin da aka ɗauke ni bana shiga aikin wani sai a aikin da aka sani. Nakan iya tsara aikin da zan yi a ranar me ye muke da shi yau, me ya kamata nayi yau? Na farko idan nayi wannan lissafin ga important abun da zai fishe ni yau wanda za mu yi ta nan hanyar zamu samu wani syllabus da wani experience a cikin wannan aikin to shi za muyi, za mu ɗora a kan aikin mu sami experience a kan aikin ko kuma wajen harkar cike cike idan aikin ya min yawa nakan iya samo yarana na basu wannan aikin na ke nuna masu yadda zasuyi wannan aikin. Nakan iya jawo su idan ina da aiki da yawa, nakan iya nuna musu kowanne ga yadda zaiyi su zo na musu practical a aiki, na basu waje suje su hau kan aikin nan domin mu gama da wuri kar aiki ya kwana mana idan aiki yayi yawa.

Ina karanta jarida. Ni ma abocin karanta jarida ne, saboda mene ne? Ina samun news da wani mai ƙasa take ciki. Ina karanta jarida, Trust News saboda mene ne? Ta wannan hanyar ce mutane suke so su samu me, me ƙasa take ciki. Wane hali ƙasa take ciki. Ta wannan hanya ake samun me akayi, me akayi yau, me aka gudanar jiya. Kana samun Daily Trust jarida kana karanta ta, kana ƙara samun wasu experience, kana ƙara samun working experience na aikin ka. Idan akan aikin aka yi magana zaka iya ƙara samun working experience. Aikin jarida aikina ne na. Naka iya aikin jarida ta wannan, wannan kuma naka iya karanta. Ina da amfani da jarida wurin working experience wajen nuna cewar na karanta, na samu wani experience ko da nakan iya sanarwa da wani abu, ni ina aikin jarida. Aikin jarida wani aiki ne wanda yan jarida suke nuna mai kasa suke hali ciki wani irin hali kasa ta tsince kanta ciki wane irin hali ƙasa ta tsince kanta a cikin farin ciki da jin daɗi da an nashuwa. Me ƙasa ta samu, me ƙasa ta rasa, me ƙasa, me wani abu ƙasa ta yi losing, wani ɗan siyasa ƙasa ta yi losing, wane, wane taimako ƙasa take so ta yi. Tana so ta yabi yan makaranta, tana so ta ba da scholarship ne, ta wannan zaka samu important abu kana cikewa. Wani mai ake gudanar wa a ƙasar ma, me ake so a gudanar. Ma'aikata ake iba, in bata social media ba, ta jaridar da social media babu yadda za ai a san kana, ana, san ana wani abun cike cike ko wani abu. Dole social media wannan yaji, wannan yaji, wannan ya ɗora, wannan ya ɗora. To ta nan ake samun collection mutane sukeyi har ake yi improving wani abu har ake so a cinma wani abu.

Fi tsarin da kake ji kake gani. Duwwani abu da aka cema wani technology ya fito, to dole kayi haƙuri kayi tsari dashi. Saboda baturawa suna da experience wajen kawo wani technology na waje. Suna kawo sauƙi da juyi wajen kawo wa mutane sauƙi na wajen aika inji menene na wajen aiki da wasu abubuwa. Suna kawo wa wasu very important abubuwa wajen aiki da tsarin bature na wajen dole wani tuwon da abu da tsarin to zaka samu sauƙi a wajen aikinta. Da a Saudiya a jiya a ƙafa ake zuwa, wasu suje a jaki. Sai aka samu tsari na bature da technology ya kawo jirgi. Ake hawa jirgi ake zuwa. Yazo da mashin ba a hawa mashin sai dai a yi tattaki ko a tafi ƙafa. Ya kawo, ya kawo waya, ya kawo mota, ya kawo babur. Sannu sannu ya kawo abubuwan dama-dama wurin technology. Har yazo ana zuba masa mai akazo aƙa akai yi mai caji. Wanda rechargeble ne zaka yi aiki da shi. Bayan haka aka zo ana amfani da mai hasken rana. Kaga ko da yaushe ana samun technology dole ka yi haƙuri ka yi tsarin aiki da tsarin bature. Har in kana so ka sami experience wajen nuna ka ba wa aikin ka muhimmanci, ka yi aiki da gudanar kana nema. Kana nemawa kanka sauƙin rayuwa. Dole zaka yi aiki da wannan abun.

Ina cije farce wajen nuna cewar idan na cije farce yana ƙara bani wani important wani abu. Farce na ko ya yi crashing ina iya yanke shi da sai tashi. But idan ba dai reza a kusa dani ko wani abu yauwa. Kuma ina-- ni aikina yadda nakeyi kamar birkila ne idan na tashi nakan iya yin aiki daidai da yadda zan iya ko wani abu but amma dukda ina sa socks, ta hannu, to wannan damar yake bani wani yinƙuri da aiki yadda ya kamata na wajen yankewa da cijewa da farce yauwa. Duk inda aka ce an kawo maka wani technology ka cigaba da shi. Cije farce yana kawo wani important wani abu. Maybe ya takura ma, maybe ya dame ka, maybe kuma ba ka sonsa. Kakan iya cirewa da yawa. So tari zakaga akwai wasu mutanen da suke yin haka suna cije yanke farcen su da baki suke cije farcen su suke yankewa. Ba sa iya yankan farce sai dai a yanke musu na ƙafa amma da hannu za su yanke farcen su.

Ina amfani da kayan aiki wajen amfani da chalk, register, biro, fensir da kuma shafana da marker da su maths set complete dai, saboda shi dalibin makaranta a makaranta kenan. Amma ina gudanar da wani aiki wadda mutane za su gamsu da wannan aikin. Wajen nuna yunƙuri da amfani da wannan abun. Kaman ina amfani da, ina amfani da tebur a ɓangaren aikin na leburanci kenan. Ina amfani da tebur, ina amfani da kwano, ina amfani da siminti, ina amfani da block, ina amfani da fiyif, ina amfani da tranki, ina amfani da plank, ina amfani da cutlass, ina amfani da wuƙa, ina amfani da bubbler, ina amfani da, ina amfani da bucket. Duk wannan ayyukan abubuwan ina amfani da su wajen nuna cewar na yi aiki, na aikata wannan aiki. Wajen nuna cewar na bawa aikina muhimmanci. Duk wannan ina amfani da su.

Ina goge haƙora sau biyu a rana. Ina gogewa da safe, ina gogewa kuma lokacin da zan kwanta. Saboda wanke haƙora yana taimakawa mutum wajen in ya ci tafarnuwa, albasa yakan iya taimakawa mutane ya taimaki kansa wajen kada ya shiga mutane, kada yashiga cikin mutane yana warin albasa kokuma warin tafarnuwa. Ta wannan hanyar zai ƙara taimakawa kansa ya taimakawa mutane ba zai dame su da wari ba ko wani ya gaya mai magana ko wani ya ji haushinsa, yauwa. Yana da kyau mutum ya riƙa wanke hakoransa sau biyu a rana. Bawai don kayi da safe ba shine yake nuna cewar ba za ka ƙara wanke hakorin ka ba. Ko sai gobe. Ba a haka. Saboda abin daka ci da safe, da rana bayan kayi brush, karka kwanta bakai brush ba. Ko da abincin da za kar ka kwanta kayi brush, yauwa inda hali kenan kayi brush sai ka kwanta. Tam. Na, na biyu idan duk inda aka ce yau gashi kana yin brush kai kanka za ka ji ka fi jin tsafta a jikinka. Duk inda baka brush kana zuwa kana buɗe baki kana zama acikin mutane zaka riƙa jin wari yana tashi. Baka brush, baka wani zai fito ya gayama baka brush, baka brush. Wannan ba magana bace mai daɗi wanda mutum zai riƙe a zuciyarsa ya san magana ce mai daɗi ko kuma an gaya ma baƙar magana. Amma ya kamata mutane suyi ƙoƙari sui yunƙuri su dage su rinƙa yin brush. Dan mutum inya girma ya san ya girma. Saboda brush yana da amfani, tsafta ce kuma tsafta tana ɗaya daga cikin shika, shikan addinin musulunci. Ka riƙi tsafta, ka riƙi tsafta, ka riƙi tsafta, ka riƙa wanke hakoranka sosai, ka riƙa ba su kulawa, ka riƙa sanin abin da kike ci. Ba wai ka zo ka samu wannan ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ciye-ciye yawa to sukan lalace, yauwa. Mutane su riƙa sanin kuma abin da za su ci da abin da ya kamata su riƙewa hakoran su suna wanke su. Ba wai ka sa ruwa baciyi ka sa, ka sa brush, ka sa maclean, ka wanke, ka wanke, ka wanke, ka wanke, ka zubar, ka ƙara sawa, ka wanke, ka wanke, ka zubar. Yauwa tanan hakoranka za su ƙara samun lafiya da kulawa.

Muna da fan- fanka a rufin ɗaki. Muna da fankogi ma zance. Muna da fanka a rufin ɗaki kamar wajen ɗaki, muna da falo, muna da uwar ɗaki, muna kuma da ɗakin baƙi. Duka wannan waje muna da fanka a ce. Muna da a uwar ɗaki muna da, da, da sama, da standard. A palor muna da standard da ta sama a uwar ɗaki muna da standard da ta sama. A kuma ɗakin baƙi muna da standard da ta sama a ɗakin gyara. Saboda fanka wajen kunna ta har inda mutum yana jin zafi ko nama tana ƙara ɗauke mai nau. Kewa tana ƙara bashi nishaɗi da jin daɗi da yanayin da yake bincikarsa a ciki. Saboda shi iska tana gado nama. Idan aka ce mutum iska ce to mutum ya bawa iska mahimmanci. Ƙariƙazo ƙazona da tabbata cikin zafi ko nama. Yakamata a ce mutum yana shan iska sosai da sosai. Fankar mu ma na amfani da ita sosai da sosai. Akoda yaushe lokacin sanyi dai bamu aiki da ita akai akai saboda mura da waye da sauran wasu abubuwa da wasu ɗan chituttuka haka. Saboda ka kunna ta cikin barci, mutum ya fi dan ji lafiya a jikin sa, ya fi dan ji kuzari, yafi dan jin wani abu.

Bana kunna blu-- ina kunna bluetooth amma ba kullum kullum ba. Lokaci bayan lokaci na ka yi amfani da bluetooth wajen inda bana son hayaniya ko kuma za a takura mun ko kuma zan yi kallo ba tare da kowa ya san me ake faɗa ba ko wani abu ina so in samu reliefs, ina sa bluetooth zan kunna shi in ji a kallo na yadda ya kamata. In waƙa ta zan ji, in ji waƙa ta. Idan misis ba zan ji, ta wani hanya nake samu nake sa bluetooth domin na ji wani abu da nake so na ji na gudanar. Idan na sako da ina so na gudanar, na kan iya sa bluetooth, na kunna bluetooth, na shiga, na buɗe shi, nai connecting, na sa a kunne na domin na aiki da shi yanda zai bani escape, security da wasu abubuwa. Saboda shi bluetooth yana amfani wajen nunin bi da wuyan ka, juyawa, tashi, ina ne da iyafis ba zai ɗauke wannan abun da yana da shi ya kai yayi amfani da shi ba wajen amfani da bluetooth. Ina sa bluetooth kamar lokaci lokaci.

A gaskiya ne a yanayin ɗakin da na fi so ina son yanayin ɗaki kaman four square wanda zai ɗauke ni idan ni kaɗai ne iyani da ɗan gado na da ɗan kayan kallo na a ciki, ɗan MP Dima ta ɗan kayan wufari na a gefe wanda za a ce na ɗan jona su nayi kallo na nayi bukatu na nayi abinda nake so a lokacin da nake so. Wannan hakan ya ɗauke mu wata kewa da wasu awawa abokai zasu zo a zona ayi abun da ake so ayi kallo, a ci abinci, ayi ayi karantar Al-Ƙur'ani, ayi shira, a tashi a fita. Kowa ya samu nishaɗi ba tare da kowa ya ji haushin kowa ba a lokacin. Idan wani ya ji haushin wani ma kowa zai ba kowa haƙuri saboda mu bawa nake abincin a zuciya kowa nagu. Duk haka yake haka tsarin abokanai me yake, yauwa shine. Duk asu ayi ana mana abu nai kaman yanda muka san muka yi abu dai dai shine mai kyau. Abun dai dai ba shi da kyau muna bokari muna kiyawa muna gyarawa. Saboda yanayin ɗakin da na fi so ina son ɗaki haka four by four square kuma ina son ɗaki kaman mai fenti da screeding fari da fanka da POP da fanka sama da ƙasa. Kuma ina son ɗaki so silent ina son windona kaman na glass ina son bubble a ciki. Kuma ina son ɗaki kaman a upcare ce a sama saboda ko da makaranta ina ke zuwa lokacin da nake so in saurari ita, za a iya tashi kama min ɗaki me ofis ce ake kama mu domin na samu na samu na yi asibin abin da nake so wannan. Saboda shi da ke gani ina son ɗaki ina son yiwu zona a ɗaki kaman mai fenti haka da sama bene ko na buɗe fanka da wasu awuwa saboda akwai baƙi muna shigowa da wasu abubuwa. Dole sai wannan abun shi za su sani tamkarcewar eh wa na fa big boy ba.

Me, abun da nake yi da ragowar abinci, ragowar abinci in na rage nakan iya ba ma buƙata, wanda suke buƙatar abincin, nakan iya ɗauka na ba su na yi sadaka ko kuma nakan iya, ba na iya albazaranci da shi ko in ba dabbobi ko kare ko wani abu. Nakan iya ba wa mabuƙata wanda za su yi amfani da shi, su ci tunda ba lalacewa ne ba, guntu ne nan. Nakan iya ɗaukar wannan guntun abincin na sadakar da shi domin kar na yi asararsa wajen albazaranci da abinci. Zan iya ɗaukar sadaka in ba da shi, in ƙara a kai ma in ƙara in ba da shi sadaka wajen nuna cewar na-na-nayi abin da ya kamata. Saboda duk inda albazaranci yake ba kyau, ka zo ka ɗau abinci mai kyau dan guntu ne ka zo ka zubar da shi. Akwai mabuƙata a maƙwabta ko ma baka da shi, idan har da shima yake. Ka ɗauki abincin nan idan ba yara ba almajirai, ka shiga da shi cikin gari kamar zaka wuce ka samu wannan almajirin ka faka a mota ka ba shi. Zai ci wannan abincin kuma zai ji daɗi, zai yi godiya, zai yi maka addu'a. Kai ma wannan abun Allah, inda zuciya aka yi, zai taimake ka, zai ba ka nasara. Saboda wannan abin ba ƙaramin taimako kayi ba, duk inda wani ɗan adam yake ka taimake shi, ka ciyar da shi da ruwa da abinci, to Allah zai ba ka ladan, lada mai ƙarfi, mai ƙarfin girma, mai ƙarfi. Kuma duk inda ka yi guntun abinci, a misali zaka iya haɗawa ka kawo a sha ruwa ka ciyar da mutane su ji daɗi ka ba su sha ka ba su ci. Wannan abin iya Allah ne ya san ladan da zaka samu a wurin Allah. Saboda yana da kyau mutum ya ringa yin wannan abubuwa. Saboda ayyuka ne, very important.

Muna shuka tsire-tsire a gida. Saboda muna shuka wacce zata zata amfane mu, ta amfane 'yan'uwan mu da 'ya'yan mu da makwafta wajen noma wannan shukar ta kawo mana cigaba ta kawo mana amfani ba mu shuka abu marar amfani ba, muna shuka abu mai important. Wanda 'ya'yan mu za su so, mu ma za mu so, 'yan maƙwabta za su zo, 'yan'uwa da waye zasu so wannan abu, domin a ci gajiyar abun. Sosai muna amfani important. Nuna shuka abu mai amfani duk inda muka shuka abu mai amfani yana taimaka mana waje nuna cewa eh mun shuka waye mun shuka muna ware wani wuri haka muna zagaye haka kamar kango ko gidan gona a cikin gidan ana muna shuka irin, muna shuka zogalai, muna shuka mangwaro da gwaiba. Dukka sun fito a ciki kewayen muna ƙananu fa amma masuyi ƙananu suke fara ƴaƴa. Kuma muna shuka gyaɗa, muna shuka masara. Haka. Duk wannan abubuwan muna shuka su saboda suna kawo mana cigaba da nasara wasu abubuwa. Wannan maƙota duk suna so. Mukan iya bada wannan abun ko kuma mukan akwai gonan zogale muna da gonar zogale ma a gida, wacce zogalan nan mukan iya saida wa, mu kan iya ba da wa kyauta, mu kan iya sadakarwa, mu kan iya kuma yin amfani da shi. Saboda zogale ba kowa ne yake shuka shi ba, yake amfani da shi. Wasu zaka ga suna son zogale suna buƙatar zogale amma inda za su shuka shin ne babu, ko kuma inda za su yi amfani da shi ne zogalan babu. Sukan iya zuwa su ce a taimaka musu ko a sayar musu. Kakan iya buɗe wa in kana da kango za ka iya suka karyo zogale, to insha allahu zogalen za ka ringa yagansa kana cira kana saida kana cira kana saida. Zaka sami alkairai da dama a cikin wannan zogalan wanda kake saida wa. Zaka samu kuɗi, za ka samu kawai ka ba shi kulawa. To idan wannan ne ma idan kiwo kake a ciki wani abu, to duk wannan abun ka ware warin kiwo daban wurin da zaka ɗan raini dabbobi daban, wurin da zaka ɗan yi shukan zogale daban shi ma. To wannan abun yana ƙaruwa, yana kawo rashin talauci a gida. Indai har da ɗan jarin ka na ko waye, kawai jarin ka kawai ka samu rijiya a wuran na farko, na biyu kuma kayi ƙoƙari ka samu ma aba- abar bayi. Tunda an samu rijiya an samu arha bayi. Kawai ka zo ka shuka zogale ka ringa ba su kulawa safe ka musu bayi, da yamma ma ka musu bayi. Kana rainonsu, kana rainonsu, kana rainonsu dai inda ka bar su wani lokaci kana musu bayi toh insha allahu suna fara ganye zaka fara samun income a cikin wannan zogalen, kana yaga kana siyarwa, kana yaga kana siyarwa, zaka ringa samun income a cikin wannan zogalen.

Ina amfani da app da dama wajen tura saƙo. Ina amfani da farko ina amfani da WhatsApp. Ta WhatsApp ina amfani da shi wajen tura saƙo. Ina amfani da Facebook ina amfani da shi wajen tura saƙo. Ina amfani da Less Chat wurin tura saƙo. Ina amfani da Mo-- Mo Go wurin tura saƙo. Ina da amfani da Less shi wurin tura saƙo. Ina amfani da Telegram wurin tura saƙo. Ina amfani da TikTok wurin tura saƙo. Twitter wurin tura saƙo. Ina amfani da Instagram wurin tura saƙo. Ina da amfani da GPG wurin tura saƙo. Wurin tura saƙo mai matuƙar amfani wanda mutane suka fi saninsa. Kamai yanzu ko a wace ƙasa kake zan iya tura maka saƙo ta, ta Omo. Zan iya tura maka saƙo ta wannan app ɗin domin na tabbatar wannan, inda wannan saƙon da na tura ya tafi ya gudanar da saƙon da ya kamata ya je inda ya je. Saboda shi wannan saƙo da kake ji kake gani saƙo ne wanda mutane za su yi a ce sun tura shi zuwa ga saƙon ya isa inda ya kamata ya je. Saboda ya kamata ace mutane sun sani ta inda ake tura saƙo. Ko ta, ina siyan kaya ta app wanda za a tura min saƙo ta app idan ya kusa zuwa ma zan ga. Idan kwana nawa ma ya rage zan ga, idan an ajiye shi a wuri ƙaza zan ga. Duk zanga a cikin app. Saboda zamani ya zo yanzu za ka sayi kaya online, a app za ka sayi kaya har inda kake kaya zai zo ya same ka. Kawai adiress suke buƙata da komai da komai za ka sa musu adiress domin wannan kayan ka su zo. Sauka lafiya inda ya kamata su zo, su zo. Komai da komai indai ka sa adiress ɗinka in sha Allah da lambar wayarka, suna zuwa kaya za su kira ka su ce wane-wane kayanka yazo, ka zo ka su tambayeka ka ba da, ka ba su siket shi ne kayanka yazo kayanka ne kayanka ne ayi confirmation a ba kayanka. To wannan kafafen yaɗa zumuntar, amma because na fi amfani da Telegram wurin tura saƙo, wurin WhatsApp. Telegram da WhatsApp amma duk cikin wani social media ina tura saƙo. Ina tura saƙonni wanda mutane za su gani. Ina tura saƙo wanda posting ne zan gani, idan wa ya yi zan gani. TikTok duk ina amfani da su. Duk wata ƙafar yaɗa zumunta indai sabuwar jita fito tana ƙarbuwa ina amfani da ita wurin ganin na yi yunƙuri na tura saƙon nan ya isa zuwa inda nake so.

Ahm, muna da WiFi a gida. Bama guda ɗaya ba, muna da WiFi babba wanda faɗa namu ya siya ya ajiye a gidan parlour. Kowa zai je yayi, kowa ammai connecting zai je ya-ya kallo, ya shiga ɗaki ya yi abin da yake so. Faran namu ma muna musu connecting saboda dole nishaɗi zai kasance da wani wanda kuke tare da shi a waje, kuke mu'amala da shi. Zai shigo wurinka gidan ku zo ku ci abinci, kuyi kallo, kuyi nishaɗi. Ka ɗau, ya ɗauka tamkar gidan su yazo mu yi musu connecting WiFi mu zo mu zauna saboda muraga gaskiya an ta yanke mana a gida. Dad ɗin mu ya san da matsala. Indai ba waje muka fita ba da a gida da data muke amfani WiFi na gida. Muna da WiFi a gida sosai muna aiki da shi. Muna da WiFi a gida. Muna da WiFi a gida sosai muna amfani da shi. Ba ya, ba a kashe shi kawai dai amma but lokacin da baban mu ya siyo wani WiFi, yadda mu cajinsa, yadda ya, yadda ya dawo ya zama desktop dole seda wuta zai aiki. Wallahi saboda ɗaukewan da yake ake kunna shi. Amma but mun sake wani WiFi yanzu babba mai riƙon caji. Idan cajin sa ya ɗanyi ƙasa sai a sashi a caji a kashe shi, a kashe WiFi ɗin. To ko wataran nem zance muna a kashe WiFi ɗin mu. Ko wani abu ko kuma in dare yayi daddy ɗin mu ya zo ya ce ko ya faɗa a kashe WiFi. Kuma in ya ji motsin wani iya danne, danne a waya ko wani ya ji a wani message ya shigo ko wani ya ji voice note, daddy ɗin mu zai zo ya yi faɗa, ya ce zai yi duka. To muku muna tsoron daddy ɗin mu. In ya ce mana me abu muna yi akan ƙari a lokacin da yake so saboda ya iya mana komai a rayuwa. Ba abidda baya mana. Yana kula da mu, yana ba mu kula makaranta da miye da abinci da tufafi da sutura da kyautatawa. Duk abin da ya kamata ya mana. Kaga dole mu ji maganarsa. Yana ba mu tarbiya, ya ba mu tarbiyya tagari. Duk abin da ya tsare mu dashi karmuyi bama yi. Abin da ya ce mu yi shi muke gudanarwa saboda ba abin da duk wani abu da ya kamata yai mana ya mana. Saboda haka muna da WiFi a gida. Yanzu haka ko ku ke so zan iya buɗe muku kuyi wa--, kuyi connecting domin kuyi aiki da shi. Muna aiki da WiFi a gida. Yanzu ma haka muna da WiFi nake aiki ne. Ina uzin da WiFi ɗin ne woo. But amma yana ɗan matsalar netwok saboda inda nake kamun ba network like, kamun ba net wani lokutan network ɗin yana ɗan sauka. But amma ban sani ba ko daga line ne, yauwa.

A kayan marmari, ina buƙatar kaman shan a kayan marmari na itatuwa ina son shan mangwaro, abarba, tufa, banana, pineapple da kuma irin su rake din nan su watermelon su pasadabur. Su irin ya'yan itatuwa su gasu nan irin zaitun din nan, irin dabino, irin da su pineapple, banana, orange, lemo, agwaluma, rake. 'Ya'yan itatuwa ina buƙatar kaman kuma da su irin leman ɓawo, leman zaƙi. Duk wannan suna ƙara mutumin nan. Ta ɓangaren kuma kayan cin daɗi, ina buƙatar cin kaza gaskiya. Koda yaushe ina buƙatar cin kifi wannan duk na marmari ne ina cin su. Ina buƙatar a kayan abinci kuma ina buƙatar son cin shawarma, ina buƙatar cin taliya haka, ina buƙatar ina marmarin shinkafa, ina marmarin kaman ƙwai haka sai bana, bo, su yi bom, buns da soras.

Gaskiya bazan iya ƙirge wa sau nawa nake amfani da wayana ba saboda wayana kaman life ɗina ne. Saboda ina amfani da wayana sosai da sosai. Ko da yaushe nakan iya ɗaukan wayana nayi amfanin da ita ko kira ko wane abu. But bizines ɗin da nake yi ko da yaushe zaka iya kira na domin a ji daga bakina nacewa. Kawai dai lokacin da, lokacin ina, ina sawa wani lokaci ina kai in iya sawa ta a silent ko da ka kira ni lokacin ina bacci ba tare da na tashi ba. But amma ko da yaushe ina yin amfani da waya, ko da yaushe saboda waya is my life. Ko da yaushe tana kawo min important abuwa tana kawo min is, dai ita nake neman kuɗi saboda neman kuɗina yana hanyoyi da yawa amma na farko gaskiya neman kuɗi na na fi harka da intanet. Saƙo saboda saƙo da saƙo'u am na fi ciniki a internet. Ina yin kasuwanci a internet sosai. Ina buga kasuwa a internet sosai saboda ina da customers a kasuwa. Duk lokacin da aka ce min ban hau internet ba ke ban ɗaga kira ba, he ma is on internet to zan samu, bazan samu customers ba. Wanda za su sayi kaya na za su yi ƙaranci saboda shi internet da kake gani wani gani wani abu ne wanda mutane suke amfani da shi wajen nuna cewar eh sun tam, sun ba da wannan abun, sun baya shimma wajen amfani da shi wajen yunkuri da kyautata da misali wanda za a dinga ce kayi amfani da wayarka. Gaskiya wayata ina amfani da ita sosai, sosai. Wayata guda uku ina da keypad, ina da Android, ina da Android, ina da, ina da Samsung, ina da Apple, ina da iPhone sha uku, ina da Samsung S ashirin da uku Ultra. Yauwa gaskiya waya tana da wani abu wanda mutum ya ce yayi aiki da ita ko wani abu amma ni gaskiya na ba shi muhimmai. Wayata ita ce privacy ɗina ma kat saboda waya ta ina sa privacy ɗina da document ɗina a ciki kuma document ɗin kasuwa ta komai yana ciki saboda waya ta is a life saboda kasuwanci na waya ta yana bani kuɗi, yana bani profit sosai fiye da yadda mutane basa tunani. Saboda na ba shi muhimmanci sosai. Wayata tana da muhimmanci a wurina sosai. Bana tare da bari na bar wayata ta ɗauke gabaki ɗaya a ce yau wayana sun ɗauke. Duk inda charge yake zan nema, duk inda power yake kan ɗaya ta ɗauke, ɗaya bata ɗauke ba. Gudu uku ne, ɗaya keypad take, kira nake ɗagawa da ita. Nake ƙokari ina nemo charge, ina da power bank thirty thousand. Shi ma nagan kuɗi yana taimaka mun wannan na yin charge ko da ban samu wuta ba. To wannan abin ina yin ƙoƙari, ina kiyayewa. Duk da dai cewar ina da su muna da solar a gida amma in na sa solar a gidana. Duk da cewar na sa solar a gidana, ta wannan harkar ina samu ina taimaka kaina domin na yi amfani da wannan harkar.

Ina iya duba lambar QR ta wajen nuna amfani. Tun ina ƙarami, tun ina small boy, dad dina da mamana da friend dina sun yi ƙoƙari su nuna min wani important wani abu da zan yi. Lokacin, an sanan school, ina iya duba lambar QR ta wajen nuna amfani da cewar na shiga a kowa na, a kowa na bala'i kiran Zanda. Mutane suna matuƙar amfani da shi wasu, Zanda. To QR ina iya duba na Zanda, ina iya duba na scanner, ina iya kuma duba nana WhatsApp. Ina iya duba kuma na Facebook, ina iya duba na TikTok. Du wannan abubuwan ina duba su kuma na na ba su mahimmanci tamkar. Ina iya duba na Telegram. Na ba su mahimmanci fiye da tunanin mutane saboda wannan QR ɗin yana da matuƙar mahimmanci. Shi ma yana ɗaya cikin privacy. Ko da an shiga ma, za'a iya shiga app ɗin ka ta QR ɗin ka saboda mutum ya riga ya samu details ɗin ka saboda QR you are very important. Don haka QR yana da matuƙar mahimmanci a rayuna. Na ba su mahimmanci fiye da tunanin mutane saboda wannan QR ɗin yana da matuƙar mahimmanci. Shi ma yana ɗaya daga cikin privacy. Ko da an shiga ma, za'a iya shiga app ɗinka ta QR ɗin ka saboda mutum ya riga ya samu details ɗin ka saboda QR are very important.

Tab ina iya jurewa barkono mai yaji amma fa akwai zafi wajen idan mutum yana amfani da barkono mai yaji saboda yana da zafi. Zaka ji kaman kanka zai cire, kaji yaji ya dame ka. Inkaci barkono mai yaji tab ina iya jure barkono mai yaji ammafa ina shan wahala dole ina gama cin abincin saina sha siga kokuma naɗan tsaya na ɗanyi kaman tumer haka na ɗan samu relieves wajen aiki da shi. Saboda ka zo kai ta aiki da wannan abu kana waye, kana waye, kana waye barkono mai yaji. Ni bana son amfani ba da barkono mai yaji amma yaya muka iya haka. Haka muke amfani saboda barkonon ba kai ne da shi ba, bakai kayisa ba. Dole da yaji yake zuwa haka zakayi haƙuri ka ci ko wani abu wani haka muka ci amma inda ya mana yawa haka muke iya saka mai haka. Muna ƙara mai mu ƙara magi domin wannan yaji ya yi ƙasa, ya yi laushi, ya yi ƙasa ba tare da ya fito a cikin wannan abincin ba. Tanan wannan damar tana ƙara bamu hanya don mun yi amfani da wannan barkono mai yaji. Muna a amma fa ana shan wuya kaga ko tattasai ne da attarugu in ka yi amfani da shi wajen ƙara yaji. Kai yaji fa ba sauƙi ba, yana iya kashe gaban mutum fa. Badashi mata ne sun fi cin amfani da wannan, su yi amfani da shi don ɗan yaji a bu yaji ko wani abu.

Kai ina yin abubuwa da yamma kafin in kwana, saboda ina yin ayyuka da yamma. Ina iya zuwa islamiya, ina da dawo dagaislamiya, ina iya zuwa filin ball, ina dawo daga filin ball, ina iya zuwa-- saboda islamiya ta mu ɗai a ƙima, in kai ya zaune yanzu ai ɗoi. Saboda ina son zuwa filin ball nakan iya zuwa islamiya da wuri domin a ɗora mun, in a ka ɗora mu. Inda a ka ɗora mu, ina zo nayi tilawa da wannan abubuwa, da abin da ya kamata. Duk wannan abubuwa ina kiyaye su. Kuma ina zuwa ina dawo daga yamma nan, na zo nayi, nayi 'istiji, nayi tay istingifari, istingifari muna ta hallala, muna ta istigifari, muna ta istingifari. Saboda yana da kyau a cewa wani lokacin yamma mutum ya ɗaya yan natsu ya ga me yayi a ranar, me ya tafi a banza. Duk wani abu da yayi mutum, meye amfani wannan abin da kayi? Idan yana da kyau me, meye himmacinsa, meye muhimmancinsa. Idan ma bashi da kyau tun an daka gane wannan aikin da kake yi yana da kyau ko bashi da kyau. Saboda ya kamata a cikin mutane sun sani cewa idan suna aiki, su san mahimmancin aikin da suke yi kowane lokaci don cigaban rayuwarsu, da cigaban 'ya'yansu, da cigaban al'umma su.

Ina taimakawa mutane ta hanyar da na ba wanda ya samu nasara ci gaba da sama a rayuwa. Saboda duk mutum da aka ciyar da Allah ya girmaya ya bayar da arziki to Allah ya girmata haka da ya gaya wa haka da wanda kan sa ya jaraba kada yaga duk wani mutumin da aka ciyar ba ka wanda mulki ko na kafuwasu wanda, wanda ka samu masa dama kana so ya amfane daga taimaki mutane. Ina taimakawa mutane wajen dulun cewa ba ni ne ba ni da ba kai na ba Allah ne ya ba ni. Kai ma Allah zai ba ka in ka shika yi ma ka jiƙa shi. Shi Allah yake jigari ga kowane kuma ka bayarwa wa za su mata kabarsu. Saboda duk wani abu yake kamata ka yi ai mutum yana cikin taimako ka taimaki wannan mutumin saboda halin da yake ciki. Shi taimako yana da wa duk inda aka ciyar mutum an samu wanda ya kasance mutum yana buƙatar taimako to a taimaki wannan mutumin. Idan aka taimaki wannan mutum zai sami jin daɗi da annashuwa da walwala na wannan taimakon nasa dake. Ya kamata mutane su riƙa gane warin taimakon al'umma da ake yi. Taimakon al'umma yana da nasara da ci gaba da, da ƙalubale dai ta al'umma. Ya kamata idan har ka na dama ka riƙa taimakon mutane ba wai sai an gaya maka. Kai ma lokacin da kike lokacin a'a taimake ka an ba taimake ka ba an taimake babanka an ba taimake wawanka ba an taimake babanka ba an taimake mamanka an taimake ɗan uwanka dole sai da muƙu sai da muƙu. Saboda ya yawan ɗinka waje dai taimake dai taimake ka ci. Mutum bazai taɓa cewa ya ba kansa arziki yayi wayewaye ba dole sai an taimake ka. Shi taimako yana daɗi da haka ya kamata mutane su san mahimmancin taimako. Idan mutum yana cikin wani hali kuma in mutum yana cikin hali na rayuwarsa na ƙunci da bakin ciki kuma larula ka taimaki wannan mutum ka guɓa ta yarda ka taimaka wannan mutum Allah zai ba ka lada Allah zai yi zamaninki bariki. Duk wanda ya ba da goma Allah ya kai yi bayar ɗari. Duk wanda in ka ba da Allah ya kai yi masa kyautar ka ninkin barikin ninkin barikin. Saboda dan Allah mutane a koma a dage da kyata a dage da kyauta ina kyautatawa mutane ta hanyar dafa musu abinci in dafa abinci na frying in kirawo mutane ƙofar gidana muzo muci abinci a sha a sha ruwa aci daɗi kowa ya tashi ya tafi. Wannan abun ma yana da amfani. Idan mutum ya riƙi wannan abun da ya saya to Allah zai iya biya ka warana. Yayi riƙe mun Allah kafin kwakwa kuma da mutane suka. Duk wanda ya riƙe abu ya riƙe taimako a wani a rayuwarsa ma don mutane su gane kuma don nuna wa don Allah ce yake muƙalla yake gaya wa bukatunsa. To Allah ne Allah ya taimake kafin na makarinsa da yake so ya achieving a rayuwarsa.

Muna son buɗe taga a ɗaki, amma ba ma buɗe taga lokacin damuna saboda ruwa zai iya shiga. Kuma idan muna da ɗaki a sama kamar na bene, idan muka buɗe taga nan, ya kan iya mana ta'adi? Iska take yi mana ta'adi a cikin ɗaki. Iska tana iya shiga ta kan iya ɗaga mana screeding wannan POP ceiling din mu. Takan iya ɗaga shi. Iska in ta shiga duk inda iska ta samu waje tana iya shiga ta wannan gun taje ta yi ta'adi. To ba ma iya buɗe shi amma mukan iya buɗe shi lokaci bayan lokaci domin mu din ga shan iska tana shiga ciki ko da baa kunna fanka ba ko kuma AC. Iska tana shiga ta nan ciki. Iska original iska tana shiga ciki ba wai ta fanka ba ko wani abu. Iska tana shiga, iska tana shiga, iska tana shiga saboda tanan ne ake samun dama don iska ta shiga ka rinƙa jin numfashi ka rinƙa fitarwa. So duk inda aka ce wuri ne babu iska, to babu labari. Ya kamata a ce mutane su rinka kuma akwai macizai da dama. Wasu macizai suna shiga ɗaki ta window ne, wasu kuma suna shiga ɗaki ta ƙofa ne. Amma ta ƙofar, meye a ƙofar, mai nene a ƙofar basa iya shiga ɗaki ta cikin ɗaki ta ƙofa. Sai dai ta window suke samun dama. Za kaga maciji ya shiga, ɓera ya shiga ma ɗakin shi. Sai ka yi ta mamaki ka ras, karasa taya wannan ɓeran har ya sami dama ya shiga ma ɗaki. Ta wanne wurin shiga. A ina ya samu hanyar, ta ina ya samu hanya ya shiga. To wannan ɓeran, wannan zaka tuna wani buɗe window da ka taɓa yi. To wannan ɓeran ta window ya shiga. Ko kuma wannan macijin ta wannan window shiga domin ya shiga ɗakin ka domin yayi ma ta'adi. Ko kuma ya hana ka zama saboda mene ne. Amma ka iya kiyayewa ba koda wane lokaci zaka dinga barin window ɗakin ka a buɗe ba idan ka ko da ƙana so ka bar shi a buɗe, akwai wani glass da ake yi sliding window. Ana kiransa sliding window. Guda uku yake zuwa fare wannan seal glass din. To, biyu glass ɗaya net. Ka kan iya zuge guda ɗaya glass din sai ka haɗe shi a wuri ɗaya ya zama glass ɗayan kuma sai ka zuge shi ya zama net. Ko da iskar za ka sha da wani haske da zaka ga, ta nan zaka ga ba tare da wani abu ya shigo ciki ba. Amma wanda basa amfani da shi wanda suke amfani da local abu. To wannan abun dole sai dai su buga net a tabaya. Wanda ko da yaushe su buga net tabaya ko da sun sauke yana wannan abun zai ringa kare masu iyalansu da abubuwansu da kuma abin da suke so suyi a ciki. Saboda dole yayi da kariya saboda taga ba a buɗe ba abu ne mai matuƙar amfani ba saboda karashiya bata shiga cikin ɗaki ba. Wanda zaka zo ku ringa kwanciya da ita ba tare da ka sani ba kuma mugun karashiya.

Ni mutum ne ma'abocin karatu na addini kafin na kwanta. Farko idan na zo lokacin kwanciya, zan zo na yi karatun addini, na yi, na yi karatun addini, na yi karatun addini, nakan iya samun kwanciyar hankali, nayi bacci mai daɗi a cikin nutsuwa. Saboda karatun addini yana da wata, nasaba cewar idan ka yi wannan karatun zaka kore tension ɗin da yake kanka, zaka kori baƙin cikin da yake kanka, zaka kori damwar da ke cikinka. Saboda yana da kyau mutum ya riƙe karatun addini ya riƙa yin sa a kai a kai wajen taimakon rayuwarsa. Saboda karatun addini yana da amfani. Wasu mutanen dai basu sani ba amma mutum ya riƙe karatun addini. Karatun addini yana da amfani. Mutum ya riƙe karatun addini idan ya zo lokacin kwanciya, ya riƙa ƙoƙari yana yin karatun wannan addinin saboda yadda yadda zai taimake shi, zai ba shi nasara a rayuwa. Zai taimake shi sosai. Karatun addini abu ne mai kyau. Karatun addini abu ne mai kyau. Karatun addini abu ne mai kyau. Kullum ka kasance kana yin karatun addinin nan domin yarda zaka fuskanci rayuwa. Ka riƙa karatun addini. Karatun nan dai yana daɗa wasa ƙwaƙwalwa. Kullum ka kasance kana yin karatun addini kan ka kwanta. Ka riƙa yin addu'a. Ko da karatun na amma kar ka kasance kana yin karatun addini kana, kana wasa. Idan zaka yi karatun, idan zaka yi karatu kar ka kasance kuma kana zuwa ba ka yi karatu ba ka zo kana jin waƙa ka yi bacci. Ya kamata ce last baccin ka da zaka yi ƙarshen baccin karatun Alqur'ani da kake yi, ka karanta addu'a, ka yi karatun Alqur'ani, kawai sai bacci. A lokacin bacci ake so su ɗauke ka ko da ka mutu kaɗai an ja ni. Yauwa. To wannan hanyar mutane suke samu suke amfani wajen karanta Alqur'ani mai girma. Idan sun shiga gida suka iya karanta Alqur'ani mai girma da daddare ba da hayaniya ba, ba daga baki ba. Suka iya yi azuciyarsu kuma suka iya yi ƙasa ƙasa yadda mutane ba za su ji ba ko su tashi wannan suka yi bacci. Duk lokacin da aka ci mutum yana karatu daddare, yake ɗaga murya zai tashi wanda yake bacci. Wannan karatun da yake yi zai zalunci wani. Wani lokacin zai kwanta zai huta. Bawai ance karatun ba kyau bane wani lokacin zai huta, zai kwanta. To lokacin wannan karatun zai iya hana shi bacci ko wani abu. But amma wasu basa iya bacci da karatun. Wani kuma zai, wannan abun zai sa ya kwanta, ya yi bacci da wuri. Amma kakan iyayi azuciyarka kakan iya yi ɗan yadda mutane ba za su, ba za su ka zo ka so ka tashe su ba don nan. To wannan abun yana da amfani. Ya kamata ace mutane su rinƙa riƙe wannan karatun addini. Karatun addini yana da kyau ka riƙa yin sa a cikin bacinka. Karatun addini yana so ka rinƙa yin sa kafin ka kwanta bacci.

Ni yanda na iya magance matsalolin aiki, farko idan na zo ma akan aikina, inna naga wata matsala ta faru, nakan iya zauna in yi nazari. Inyi nazari, aikin nan me yake so ya zama. Wanne irin abu zan kawo mai wanda inaso in magance wata matsala, zanyi nazari inga abun zai ficce ni to sai naje na shisshirya na ɗanyi nazari mai tunani akan wanda suke harkar aikin suka fini knowledge. Nakan iya zuwa nai shawarar da su domin su gudanar da wannan aikin wanda zai fissheni. Ina wannan nazarin, yayin yaya nake magance matsaloli a aiki? Magance matsaloli saboda bana ɗaukar wani aiki wanda zai bani, munana aiki da mutum wanda zai bani problem, wanda zai min wasa aiki. In kaga na ɗauki mutum aiki to na san ba zai bani matsala ba ko ma na san wannan mutumin yana da kamala da zai sa yamun aiki mai nagarta mai kyau. Saboda kar kazo ce mutun zai maka aiki yazo yayi maka aiki wasa saboda mutum ya san mahimmancin aikin da za ka ba shi to wannan sai ka ba shi aiki. Bawaimutum mai son mahimmancin aikin da za ka ba shi, barka zo ka ɗauki aiki ka ba shi, ka kuna wasa yana wallahi tallahi ko kuma ya bi kaza ko kuma ya ɗauka ma kaya ko wane abu. Ya kamata ce mutum kanka ba shi aiki ka san me ya yi aiki, me ya ɗauki aikin, ya yake jin aikin. Saboda wasu za ka ba su aiki amma suna raina aikin da ka ba su ko wani abu. Shi kuwa in zaka yi shi a rayuwa, karka rena, karka rena ƙaddara abunka, kawai ka yi shi. Daga lokacin da Allah ya ce za ka yi shi, za ka yi shi. Daga lokacin da Allah ya ce za ka samu canji a cikin aikinnan zaka samu.